Abun da nake yi a lokacin da na kamu da mura, ina ƙoƙarin in sha magani. In na nema magani na sha, sai mutum ya kiyaye abubuwa mai sanyi, ya kamata ya dinga shaye, danga zai sha ruwa, ya kasance ruwan ɗumi ne mai ɗan citta da tafarnuwa da kanamfari a ciki sabida mura ba shi da daɗi. In ya kama mutum zai ji kwata-kwata ya rasa mai. In mutum ya kamu da mura, ya kamata ya dinga shan ɗan ruwan ɗumi da cittar da tafannu--. Tari, to tari nan kwata-kwata za ka ji kwata-kwata ka rasa me ke maka daɗi a rayuwarka. To yakamata mutum ya kasance cikin kula da kiyayewa sabida mura ba shi da daɗi. Abu ne da bai da daɗi kwata-kwata. Ya kamata mutum ya kullum in yana mura ya kasance cikin lura, ya dinga abubuwan da zai sa muran ya sauka da wuri, ya hana shi yin gaba.

Ina kare kaina ne daga sauro ta hanyar kula da ɗakuna, inda munga yamma yayi in kasance ɗakuna ko da yaushe a rufe sabida ba yanda za a yi sauron ya shigo ɗaki bari hai yagangan mutum ya kasance yadinga lura da yamma yayi rufe ƙofofin shi ya sa magani inda daddare ne ka shiga cikin net ka kwanta ka yi bacci ka cikin kwanciyar hankali sabida cizon sauro bai da daɗi bai da amfani. Abu ne da ya kamata a ce mutane su kasance suna kiyayewa cizon sauro ba shi da daɗi. Yanzu yana haifar da abubuwa da daɗi yanzu zai sakanma mutum gazzabi mutum ya ji duk duniya ba abin da yake jin daɗin shi. To in mutum yana lura abun nan zai iya zo mishi da sauƙi. Ina kula da kaina ne daga cizon sauro ta hanyar saka net da sa magani a cikin ɗaki sabida cizon sauro bai da daɗi ya kamata mutum ya dinga kula da ƙanshi ta hanyoyi daban daban sabida cizon.

Ina iya rera waƙa, ina iya rera waƙa kala kala. Ina iya rera waƙa masu daɗi, masu daɗi kamar soyayya, irin waƙa kamar almasahali haka, irin waƙoƙin soyayya waƙoƙin baka, waƙoƙin gargajiya namu. Duk wanda na ji ina iya, zan iya rera abuna in yi, in ji nishaɗi saboda jin waƙa yana sa nishaɗi, yana sa ka ji daɗi. To, ya kamata kowa ya iya rera waƙa ta bakin shi. Da abubuwan rera waƙa yana da daɗi, wanda ke sauraron ka zai ji daɗi. Kaima da ka yi sauraro zai ɗebi maka kewa, ya sa ka nishaɗi, ya sa ka farin ciki. Rera waƙa yana da daɗi. Mutum ya dangana rera waƙa yana tuno da wasu abubuwa da suka faru a rayuwar shi ko kuma suka zo za su faru. Rera waƙa yana da daɗi. Mutum ya kasance idan ya kasance yana rera waƙa yana jin daɗi.

Abin da nake tunowa daga yarinta shine irin wani lokaci idan an turaku makaranta, abubuwa ma da yawa na kan tuno daga yarinta. Wani lokaci idan an turamu makaranta zamu tafi muna kuka, muna mu baza muje ba. Muna tafi muna kuka yanda yanzu abubuwan sai a hankali zaka ga wani lokaci antura kaman yaro makaranta yana tafe yana kuka, yana wayyo ni bazan je ba, Allah ni bazan je ba. To wannan abu idan na tuna ko yanzu naga yaro nayi na kan tuna muma fa munyi. Da akwai wani lokaci da bazan manta ba, lokacin ni ma na fito zanje makaranta, wata kare wani kare ya biyo ni. Shi ma bazan manta ba, ina gudu karen nan na gudu Allah ya taimake ni dai. Wani mutumi yazo ya kore karen nan na zauna ina maida numfashi. Makarantar da ban je ba kenan ko na koma gida ana saina tafi ina kuka ina cewa kare ya biyoni zai cije ni. Wallahi ni bazan je makaranta ba, kare ya biyoni zai cije ni. To irin wannan abubuwan mutum yana tunawa daga ƙuruciya, abubuwa da yawa da mutum idan ya tuna lokacin ƙuruciya yakan sashi yaji dariya yace o yanzu ma. Da yawa ko aiki mutum ya dawo yace in aikeshi guru ya dawo yace ayy.

So ɗaya na kan yarke ina farce, ina yanke farce, ina yanke farce a sati so ɗaya. Dun ranar Fra-- Juma'a nike yanke farce, sabida wani lokaci in kace zaka yanke a sati so biyu, to zaka ga farcen bai taru yayi yawa yanda ake so ba. To in mutum ya samu a sati ya yanke to sai in Allah ya in ya yanke, kamar in ya wanke ranar Juma'a to cikin satin kafin wata satin yana kawo ƙazanta in mutum ya sa ya ji dub baya jin daɗi. To tara farce abu ne marar amfani, ya kamata mutane su daina lura sabida tara farce kan ɓoye datti. Wani lokaci kuma mutum yana ganin dattin ba ma zai iya ciriwawa ba, to ya kamata mutum ya dinga tsabta-- tsaftace farcen shi a sati ko so ɗaya ne ya dinga tsaftace farcen shi. Saboda tsaftace farce yana da daɗi, yana da amfani.